Irin man da nake amfani da shi ya danganta da irin man da kuke nufi. Idan kuna nufin man amfani na shafawa a jiki, to ina amfani da Vaseline. Shine irin man da nake shafawa. Idan kuma man girki kuke magana, irin man da nake amfani da shi a wajen girki shine ina amfani da man gyaɗa, ina amfani da manja. Man gyaɗa ina amfani da shi wurin yin girki su shinkafa da miya, su jollof, su taliya da dai sauransu. Idan kuma man shafawa a kai ne man da nake amfani da shi a kai, ina amfani da olive oil ne, da man kwakwa da sumari ɗito. Bakuyi, baku bambance wani kalan mai kuke tambaya ba, don muna da ga mai kala uku, da man girki, da man shafawa da kuma man shafawa a kai. Kuma dukan su kowanne mai amfanin shi daban.

Eh ina son abinci mai yaji. Abinci mai yaji yana ƙara ma abinci ɗanɗano. Idan ma akayi abinci babu yaji zan ƙara saboda tsabar yada na ke son abinci mai yaji. Kuma yajin nan da abinci zaiyi ya danganta ga ko tarugu ka zuba da yawa da albasa ko kuma ka zuba yajin daban. Tsabar sona da abinci mai yaji har dakawa nike in ajiye. Idan zan ci abinci bai mun yaji ba sai in ƙara. Ai cin yaji duniya ce.

Nawa ruwa nake sha kullum? Gaskiya bazan iya cewa ga adadin ruwan da nake sha kullum ba amma ina shan ruwa ba laifi. Da ne dai bana shan ruwa amma yanzu ina shan ruwa kullum sosai da sosai. Yawanci ma nafi shan ruwa kullum bayan naci abinci sai kuma sanda naji ina jin ƙishi sosai. Ina tunanin ina shan ruwa ƙila ya kai lita biyar a kullum. Shan ruwa kullum yana gyara fata, gashi da kuma lafiyan jiki.

Tambayan nan taku taɓan dariya. Ina iya rera waƙa? Eh, nakan iya rera waƙa, tunda idan ka ji waƙa zaka iya bi. Ko ni yanzu ku ka ce in rera muku ba sai ɗan a rera muku ba. Ai, rera waƙa bai da wahala. Da ka ji waƙa sau ɗaya, sau biyu ka iyata za ka iya rerata. Amma wani zubin ka rera waƙa tafi na wanda yayi waƙan ainihi. Rera waƙa ba wahala, tunda kwaikwayo za ka yi ba wai cewa a ka yi, ka yi sabuwar waƙa ba. Don haka na iya rera waƙa. Abu ne mai sauƙi da ka ji yau ka ji gobe shikenan ka iya wannan waƙan kuma kai kanka za ka iya rerata.

Eh ina sanya safa kullum. Abin da yasa nake sanya safa kullum sabida a musulunci ƙafan mace al'aura ce. Kenan ko da yaushe in dai za ta fita daga gida, za ta haɗu da wanda ba muharramanta ba, to dole ta saka safa ko ta sa zanin da zai rufe ƙafa. To shi yasa kullum ina saka safa. Ina sa safa don safe, sai dare ko kuma duk sanda na dawo gida. Sanan wani lokacin ma lokacin sanyi har kwana da safa kake. Dan haka kullum ni ina yawo da safa. Kullum ina sanya safa. Sai dai a'a kullum ina sa sabida ko ƙarshen mako da ba a fita aiki nake yi ba, idan zan fita maybe cefane ko zan fita ziyara ina sanya safa. Kin ga kuwa kenan kullum, kullum ina sanya safa a ƙafanu. Har ma safan hannu mu kan sa lokacin sanyi amma, amma sanya safa kullum kullum shine sanya safan ƙafa shine mutum zai iya saka ta kullum.

Tambayar nan naku akwai gyara. Ba yaya kake gaishe wa mutane ba, yaya kake gaida mutane. Kokuma yaya kake gaishe da mutane, ba wa mutane ba. Ina gaishe da mutane dai dai da muƙamin su da kuma a lokacin da muka haɗu da su. Ina gaishe da mutane da safe in ce musu ina kwana, in da rana ne ina wuni, haka ma da daddare. Sannan ina gaishe da mutane idan abu ya same su ko na farin ciki ko na akasin haka. Gaishe da mutanen da mutane suke yi ya danganta daga yanayin lokacin da kuma dalilin da ya sa za'a gaishe su. Amma gaisuwar da ake wa mutane na haduwa ba tare da wani matsala ko wani hidima ba shine da safe ina kwana, da rana kuma a gaishe da mutane da ina yini, da daddare ma a gaishe da mutane da iyayine.

Irin tsintsiyar da nake amfani da shi, shine tsintsiyar kwakwa. Ina amfani da tsintsiyar kwakwa gurin shara, wanke bayi, cire yana da sauransu. Sannan kuma tsintsiyar nan da nake amfani da ita wato tsintsiyar kwakwa ana kuma kiranta da tsintsiyar zabori. Sun fi yi shara da kyau. Sannan kuma akwai tsintsiyar laushi. Ita ma ana amfani da ita wurin shara kamar uwaɗɗaka da sauran su. Amma gaskiya ni irin tsintsiyar da nake amfani da shi ba ta laushi ba ne. Na fi so in yi amfani da tsintsiyar kwakwa ko kuma tsintsiyar zabori.

Eh, ina sanya hula. Ina sanya hular sanyi lokacin sanyi sannan ina sanya hula a lokacin iska saboda ban ci kasansa hankwa ba shi yasa nake sanya hula. Sanya hula yana kare kan mutum daga sanyi sa kuma yana kare kan mutum daga yin datti tambale gashin ka lokacin hunturu.

Kana iya tsalle igiya ko kuma kana iya tsallaken igiya ko kana iya tsalle da igiya. Sabida duka abu daban ne. Kana iya tsalle igiya, shine jimla like jimlan da bata cika ba kuma mara amfani sabida ma'ananshi bai fito ba. Sai dai in kuna nufin kana iya tsallake igiya ko kuma kana iya tsallen igiya. Kana iya tsallake igiya shine me bi an ajiye igiya in zo in tsallake shi. In kuma tsallen igiya ne wanda da a turanci ake kira skipping to ban iya ba. Bana iya tsallen igiya tun ina yarinya na so in koya amma sabida babu lokaci karatu na sa a gaba sai ban yi tsallen igiya ba gaskiya kuma har yanzu da girmana na kasa iya wa.

Ina nake son ciyar da hutu? Ina ga me mufassara muku turanci zuwa Hausa yana muku, yana muku fassara ne na kai tsaye. Sabida ya kamata yace ina nake son yin hutu ba ciyar da hutu ba. Ciyar, ciyar wannan fa da Turanci shine eating. Kuma ai inda Turanci ne ba za'a ce, ina kake son cin hutu, ciyarwan da hutu ba because ciyarwa yana nufin bayar da abinci. Ko ka ba mutum abun da zai ci ya amfaya, ya amfana da shi. Tambayan ya kamata ya zama ina kake son yin hutu? Ko ina kake son yin hutunka? So zan so inyi hutuna a Saudi Arabia. Inje in kai ziyara ɗakin Allah, in sauke farali, inyi hajji da umra. Sannan in, in naje in sa-bayan sauke farali na hajji ko umra, in so in ɗanyi kwana biyu in huta, in ɗan zaga gari in yi yawon buɗe ido.